Eh ƙwarai ina sauraron rediyo amma gaskiya ba kowane lokaci ba, lokaci zuwa lokaci. Yanzu dai na fi sauraron rediyo a cikin idan ina cikin mota. A da ina sauraron rediyo a waya na lokacin da ina da ƙaramin waya wanda ba Android ba, to babu abin da zan iya yi sai dai in saurari rediyo sai kuma kira a sai message. To shiyasa a lokacin a shekaru kamar shida, biyar shida da suka wuce na ɗan fi sauraron rediyo. Amma yanzu tunda ina da waya na na Android to wani labarai da wani abu na nishaɗi zan iya ganin shi ta sauran applications irin su TikTok, su Twitter da sauran su su Facebook. To yanzu dai gaskiya rediyo indai ina sauraron shi toh yawanci a cikin mota ne. Har yanzu nakan saurara a waya, to amma gaskiya a waya nan ƙila bai fi irin su biyu ko uku a shekara ba ma gaba ɗaya.

Ai ni a rana ba zan ma iya kirga so nawa nake amfani da intanet ba. Wani lokacin ma kawai ina barin, ina barin data na, intanet ɗina a kunne ne, duk wani, eh, sako ko wani labari da zai shigo kawai sai dai ya shigo. Ko da a ci bana ma danna wayana. Ina barin intanet ina a kunne ne kawai a ko da yaushe. Wani lokacin kuma nakan ɗan kashe kamar idan zan sa caji haka ko kuma dai bana son wani sako ya shigo haka, na so kawai in ɗan ajiye wayan, in huta ita ma wayan ta huta. Amma intanet kam a ko da yaushe gaskiya ina amfani da shi awa da yawa a cikin ashirin da huɗu a rana dai. Ina amfani da intanet sosai wani lokaci WiFi, wani lokaci kuma ina amfani ne kawai da mobile, eh, data dina. Sai dai kuma, eh, akan dan samu tangarta wani lokaci, ahn, kamar network na, SIM card dina bai kawowa ko kuma babu ƙarfi. To a irin wannan lokutan gaskiya dole sai dai in hakura da amfani da intanet.

Gaskiya ni mutum ne wanda ba ban cika son, eh jama'a sosai ba, ban cika son baƙi sosai ba toh. Yawanci idan baƙo ya zo ina ƙoƙari ma ne in dinga ɗan bubbu ya kai na haka. Gaskiya, ah karɓan baƙo na yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata in gyara. Gaskiya kwata kwata ban iya karɓan baƙo ba. Ban san yadda zan yi, ah ko abinci zan ba shi ko ruwa ko dai wani ɗan drink haka. Kuma yadda zan yi fira da baƙo gaskiya ban sani ba. Ko dama misali in baƙo ma bana wa bane ina ƙoƙari ne kawai da in gudu ma har ma baƙon ya ganni kwata kwata. Idan kuma bako na wa ne to hakanan nake yin haƙuri nake zama muyi fira amma yawanci gaskiya ban, ban ma san yadda zan tari baƙo ba. To shi ya sa ma yawanci idan kamar cikin abokaina suka kira ni suka ce suna so su zo su gan ni ina ƙoƙari gaskiya ɗan duji wani lokaci ko wanci bana nan. Ko kuma irin dai ba da dai wani excuse ne wanda zai sa mutum ya haƙura da zuwa. Kuma gaskiya ina so in gyara wannan ɗabi'an saboda na san ɗabi'a ne ba mai kyau ba.

Kwarai kullun ina ƙoƙarin kulla ƙofa musamman ma da daddare saboda, ah, gudun, ah, mugayen mutane da mu miyagun mutane. Ah, wani lokaci, ah, wasu kawai sina, sina, sina kallon ka ni su ga yanayin yadda kake yi ko kana kulle ƙofanka ko de yaushe ko ba ka kullewa. Idan sukai san cewa mutum baya kulle ƙofa to za si nemi dede lokacin da suka san, ah, ba kowa su zo kosu yi maka sata. In masu satan ne idan kuma wanda yake so ya cutadda kai ne ze shigo ya iya cutadda kai. Shiyasa kulla ƙofa ni ina ɗaukan shi da mahimmanci sosai musamman ma musamman da daddare. Da kuma idan za a kwanta ina ƙoƙari ina kulla ƙofa a kullun.

To ni dai yawanci gaskiya abin da nake yi dan nishaɗi baya wuce in ɗan, ah, daddanna wayana ne kawai yawancin lokaci ma gaskiya. Ah, na fi son in dan danna wayana. Wani lokaci in dan shiga ko YouTube in kalla videos, wani lokaci in shiga, ah, Twitter wato X kenan, in ta, ah, scrolling dai ina ɗan ganin, ah, labarai. Wani lokaci kuma ina ganin abubuwan ban dariya da ban nishaɗi, in ɗan yi dariya, in yi farin ciki. To yawanci abin da nake so kenan saboda ni gaskiya ba mutum bane mai son yawan fita waje. Yawanci in na fita waje to naje nayi sallah a masallaci, na dawo ne, na ci gaba da abin da nake. In dai bani da wani aikin da zan yi a waje, gaskiya ba na zama a waje ko kuma in je wani wurin buga ƙwallo ko wani abu makamancin haka.

Eh to ni dai a ra'ayina inda zan ci biredi na fason in ga biredi irin me ɗan fruit dinnan a ciki, irin fruit dinnan da ake, ake gasa abu da shi na masu gashin irin su kek haka. Na fason irin wannan biredin kuma yaɗan, yaɗan ji suga kuma yaɗan ɗan ƙoƙƙone kaɗan ba ƙonewa sosai ba, yaɗan kokkone kaɗan. In samu biredi na da ɗan shayi na mai madara, na ɗan sawa ina, ina ci, ina sha gaskiya. Na, ni mutum ne mai kaunar biredi sosai. Ni kowane irin biredi ma ina so amma dai wannan wanda na yi faɗa din nan gaskiya ina son shi, shi na, shi ne mafi wanda nake so sosai gaskiya.

Abubuwan da nake jin tsoro suna da yawa amma ɗaya daga cikin manya manyan abubuwan da nake tsoro shine ace wani abu ya samu iyaye na gaskiya. Ni ina ji da iyaye na sosai a cikin zuciya na, ina ƙaunar su sosai. Na, a ko da yaushe shi yasa nake addu'a kar Allah ya kawo abin da zai same su wani abu mara kyau ko wani ciwo ko wani abu dai da zai wahalar da su. Gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin manya manyan abubuwan da nake tsoro a cikin rayuwa na. Kuma ina addu'a in samu arziki domin in jiyar da su, eh daɗi, in musu abubuwan da suke so. Kaman yanda nima tun ina ƙarami suke mun, kuma har na kawo wannan lokacin ba wai sun daina mun hidima bane.

Aha, bikin rana haihuwa ni bana yin bikin rana haihuwa gaskiya. Domin yawanci 'yan gidan mu ma gaskiya ba sa yin bikin rana haihuwa. Ni rana haihuwa na ma yakan zo ma, ba zan ce di na manta wa gaba ɗaya ba amma kamar da sassafe haka na kan manta. Sai kamar irin bankuna da abubuwan da nake da akawun da su, su ne wani lokaci ma suke tuna min se inga suna tayi mun saƙo, ah cewa suna taya ni murnar ranan haihuwa na. Shi ne abun da wani lokaci ma yake tina min da cewa "Au, yau ma shi waye ranan haihuwa na ne" amma ni gaskiya don abu na bikin rana haihuwa bana saƙaina a ciki. Ko nawa ko ma na wani e ɗan uwa na ko aboki na. Saboda shi rana haihuwa nan yana nuna cewa kana ƙara shekaru ne. Kuma musamman ah idan ma ba ka da wani abun da za ka nuna na cewa eh ayi ka yi kaza, ka yi kaza a cikin wa, innan shekaru, ba wani abun da za ka nuna wani mai ƙarfi wanda ka yi ka san cewa eh ka yi ma ka san a duniya dai ka samu abun da ka ƙi so. Shi ya sa ni ban damu da wani bikin rana haihuwa gaskiya.

Ina kunna sanarwar apps. Amma yawanci sanarwan apps da nake kunnawa gaskiya na apps ne da ba na so, um, a, a, a rasa samun, a, sanarwan su ko saƙonnin da suke zuwa daga gari su. Wasu app, wasu apps in gaskiya kawai za su dame ni da, da messages ne marasa amfani waɗanda ba wani, a, amfani za su yi min ba. Ko da na gani ma ba abin da zan yi. To wani, wani lokaci irwanna apps in gaskiya ba na kunna sanarwan su. Amma apps irin su WhatsApp, irin su X, Twitter ke nan, a, da dai makamantansu apps masu amfani ina kunna sanarwan su gaskiya.

Eh ina ƙoƙari ina kare wayana daga ƙwayar cuta amma ba ni da wani app ɗia da zan ci wai wanda zai dinga nuna min ko akwai, akwai kaman danger na wani ƙwayar cuta da zai iya shigowa wayana. Sai dai idan wayan nawa wani lokaci idan zan yi wani abu sai ya ce mun akwai barazanar cewa ƙwayar cuta zai iya shiga wayana to sai in ƙoƙari in bar wannan abun. Kuma ina ƙoƙari ni kaina duk abun da na san cewa ana cewa kar ka yi saboda gudun ƙwayar cutan nan ina ƙoƙari in, in gana na guje shi gaskiya.

A cikin abincin gargajiya da yake dai ni Bahaushe ne, ina son abincin gargajiya, aa wato masa kenan waina wanda wasu suka fi sani da waina. Ina son masa sosai ko masa da kuli ko da miya ko ma hakan nanshi ma ni in aka bani. Indai yaɗan digasuga dai dai dai dai ba a cika siga ba gaskiya ina, ina son masa wanda aka yi ta asalin waina wanda aka yi da shinkafa. To musamman ma dai aa, musamman ma dia masar Bauchi. Saboda gaskiya masar Bauchi yawanci shi ya fita daban gaskiya. Idan aa, idan ina cin masar Bauchi sai in ji ni ba ma wani irin masa da ya kai shi gaskiya a duk duniya. Gaskiya masa shine wanda na fi so.